Eh to, gaskiya bana iya ɗinka tufafi a yanzu, amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so in ga na koya. Saboda ɗinka tufafi gaskiya yana da kyau kuma zan so in ga a ce ni ma zan iya ɗinka wanda ni zan ɗinka da hannuna kuma sannan in ga nasa, in ga kyan shi.

A gaskiya hutu inason inga naci hutuna a gida. Tare da yan uwa da abokan arziki, inga muci abinci, muyi labari, muyi wasanni kuma sannan akwai wasu yan uwanda an daɗe ba a haɗu dasu. Inason hutu a gida gaskiya.

Aaa, ni idan zan shirya ayyuka, inaga dadaddare ne kafin in kwanta bacci. So zan zauna in rarrabata duk abubuwan da na san ina so in yi washegari. Saboda kar abubuwa su zo su haɗiye mun to na san cewa in na tashi daga wannan zan yi wannan, daga wannan zan yi wannan, daga wannan zan yi wannan. Haka nake shirya ayyukana.

Ah wayata ba ai tana daidaita haske da kanta. Amma ba wai da kanta kawai take yi ba akwai dole sai kai ne za ka sa ta dinga yin hakan. In kana so ta dinga yin hakan za ka iya sawa, in kuma ba ka so za ka iya barinta yanda take sai ka dinga ƙarawa da kanka. Amma ni a yanzu wayata tana daidaita hasken kanta.

Ina ganin a cikin abokantaka, abin da yafi muhimmanci gaskiya shine riƙon amana. Sabida inde, eh riƙon amana da gaskiya, saboda inde akwai riƙon amana da gaskiya to ba ma abota kaɗai ba har ƴan uwantaka ma za ku ga tana yawan daɗewa gaskiya ana girmamata, ana ba ta muhimmanci. So, ni gaskiya nafi ganin cewa, umm, abin da yafi mafi muhimmanci a abokantaka shine riƙon amana da.

Eh, in naje wajen aiki da ke wajen cin abincin bawa ni, nisa gare shi ba, dan tsallaken titi ne kawai. To da ka tsallaka can wajen wata Hajiya Ladi, to nan muke zuwa mu zauna mu ci abinci, mu ɗan huta in lokacin salla yayi, muyi sallah kafin mu koma zuwa ga bakin aiki.

Ni idan zan karɓa baƙo gaskiya ina karrama baƙo sosai sosai sabida ni mutum ne mai son jama'a. To indai zan yi baƙo ina tabbatawa cewa na karrama shi yanda yakamata. Zan tabbatar cewa akwai abinci da wajen kwana da tufafi mai kyau sannan kuma bara a barshi shi kaɗai ba. Dole za'a taya shi zama sabida ya ji daɗin cewa eh ya zo an mutunta shi.

Eh, to da yake warin aikin mu um mun je tun safe, se azahar ne wajen ƙarfe biyu haka. Sannan muke samu shine za mu je mu ci abinci, muyi sallah, muɗan sarara haka. Hutun awa ɗaya ne zuwa karfe uku haka. Muke komawa bakin aiki.

Eh waƙa gaskiya kam ina iya rera waƙa saboda wasu lokutan ma ni ina zama in zauna in rubuta waƙa, idan rera da kai na kawai ba wai sai naje duniya ta san da shi ba kawai. Ni in na zauna ni kaɗai wani lokaci haka ma ina iya in rera waƙa. In zauna in yi, naji dadin shi ni shine ma ya fi mun kwance an kai.

Eh gaskiya, indai ta kama ina iya in bada shawara a iya sani na. In wajen maybe wata ƙila kuskure akayi zan iya bada shawara in ce za a gyara nan. In kuma wani ɗan diddeyan da aka yi wajen aikin dai ina iya in ɗan bada shawarwari inda iya ilimi na ya kai zan iya bada.

Gaskiya ban da takamammen lokacin cin abincin rana, amma dai didde abin da yayi daga azahar tsakanin azahar zuwa la'asar haka ina iya cin abinci. Wani lokaci ma har na kan kai bayan la'asar ma. Amma ban da takamammen lokacin da nake cin abinci gaskiya, sai didde yanda ya zo min ne.

A'a ni kam sau ɗaya nake yanke farce a sati. Eh ko wani sati ni nake yanke farce. Ko wane Juma'a kenan. Dan Juma'a idan ta zagayo, sabida Juma'a rana ce mai albarka saboda haka, in Juma'a ya zo ina tabbata cewa na yanke farce na kafin na gabata zuwa masallaci.

Ah ina iya kunna wuta gaskiya, da yake ni makarantar kwana nayi sannan kuma, yawanci ni ina yawan zama ni kaɗai, saboda haka yawancin irin abubuwan nan dan na koya da kaina, so saboda haka kunna wuta na ɗaya daga cikin su, so yes eh ina iya kunna wuta ni da kai na ma. Ba sai an tayani ba.

Eh to, magani dai gaskiya ba zan ce ina sha kullum ba. Magani na asibiti dai ke nan amma irin dai magani dai da zai ƙara ma mutum kuzari a jiki, ya ƙara ma ƙarfi da lafiya irin su citta, zuma, ɗan ƙananan ƙananan maganin mu na gargajiya hakan nan dai mukan ɗan taɓa a yau da gobe. Amma magani na asibiti dai kam Alhamdulillahi dai mun gode Allah ba wani dalilin da yake sa muna shan wannan.

Eh toh, idan zan yanke shawara a wajen aiki, ina zama ne in duba in ga to me da mene ne nake buƙatan in yi a ina na yi kuskure. Sannan mene ne idan na yi zai kawo canji ko zai ba da abin da ake so a shawarar da zan yi. Saboda haka in na zauna na duba wa'inan sai in yi shawara daga ina. In na ga cewa abin da na zauna na bullo da shi, me hanya ce mai fitarwa toh sai in yanke shawara a hak sai in tafi da shi a yanda yake.

Eh to wanka kullum in na tashi da safe nakan yi wanka. Wato idan na yi sallah ke nan, na yi sallah na goge hakorana, na ɗan motsa jiki yanda ya kamata to sai in shiga in watsa ruwa in yi wanka. Sannan idan na dawo aiki ma ko na je ƙwallo da yamma irin mangariba haka shi ma ina ɗan watsa ruwa in yi wanka.

Eh to idan zan sasanta tsakanin wasu a aiki in suna rikici sai na fara duba wa na ga to wato wai su waye ne shin suke rikicin nan ma in na gaba da ni ne to zan san yadda zan iya ɓullo musu, im bada shawara ko kuma in samu in sassauta a tsakanin su in na ƙasa da ni ne wannan duk ya ma fi sauƙi ba wani abu mai wahala bane wannan ko da tsawatawa zan iya sasanta tsakanin su.

Eh, to waya na a kullum badan iya cewa ba ta kamammen lokaci ba amma ina iya cin in za a haɗa gaba ɗaya ina iya cin awa goma sha takwas zuwa ashirin haka de. Saboda tun daga safe har dare gaskiya ina riƙe da waya ta ina dubawa.

Gaskiya ina siyan kaya a yanar gizo sosai sosai ma. A shakka ina siyan kaya a yanar gizo, sabida wani lokaci kun san ya fi sauƙi akan kaje kasuwan nan ka shiga rana ka ta wahala ƙarshen ta ma ka zo ba ka samu abin da kaje nema ba. Sannan kuma akwai kayan da muke samu ina samun shi a yanar gizan amma in naje kasuwa nan namu na gida ba ran samu ba.

Wai wannan tambaya mai zafi ne ai yawan danginmu a gida? Gaskiya danginmu sabida muna da yawa sosai, baran iya cewa ga iya yawonmu ba. Amma dai abin da na sani shine cewa muna da yawa sosai. Za mu iya ƙetare tamanin ma ko casa'in. Kai ɗari ma za mu iya haurawa amma ban dai san takamammen yawanmu ba.

Eh, to gaskiya ba zan ci gawan da na fi so ba, sabida daga kayan zakin, har kayan gishirin, dukka ba wanda ba na ci, kuma dukka gaskiya suna da daɗinsu ana su fannin. Saboda haka ni kowanne ina ci, duk wanda ta kama gaskiya ban da wanda na fi so. Ai gaskiya ban da wanda na fi so.

Eh to gaskiya yanayi na fi son lokacin sanyi, sabida sanyin na ni na fi iya maneji akan lokacin zafi. Lokacin zafin nan ka ga mutum yana ta zufa kaman wanda yayi aikin gona. Shi yasa hakan yasa na ke son lokacin sanyi. In na sha shayina mai zafi na shiga bargona lulluɓa to wannan na san ba ni da matsala sabida akwai ɗumi. Daɗina da sanyi kenan amma zafi ba yanda za ka yi da shi.

Eh to, a wasa de na fi son ƙwallon ƙafa sabida in aka yi la'akari ma, za a ga kusan kowane namiji ma ƙwallon ƙafa ya fi so. Saboda haka ni ma ina son ƙwallon ƙafa kuma ina yawan buga shi da sauƙi sosai. Sosai don ko ɗazun nan ma na je na buga kwallo ato na ƙafa shi nafi so.

Aa, eh ina amfani da shi idan har mutanen da zan yi ma magana suna da yawa, yawan da ba zan iya yi musu da murya na ba, ba ra ta kai musu ba. Ina amfani da mataimakin murya saboda in na yi magana in tabbatar kowa ya ji saƙon da ake ƙoƙarin a isar.

Aaa, yana shan ruwa mai sanyi kam. Ai, ruwa mai sanyi akwai-- tana da nata amfanin gaskiya. Saboda haka ace ni in na shiga rana naɗe aikin nan idan na dawo na ɗaga ruwan sanyi na sha gaskiya ni ina jin dadin ta. Kuma ko wanka wani lokaci da ruwan sanyi nake yi, ya fi man dadi.

Aa, a yanzu haka gaskiya babu. Inda nake so inga na, ziyarta kaman ɗakin Allah wato Ka'aba kenan da take garin Makka. Gaskiya babban buri na shine in ga, yau ace na samu nima na biya kujerar Makka in je in yi aikin hajji in ziyarci ɗakin Allah. Abun da nake so kenan a yanzu.

A da dai sanda nake yaro dai na ciza harce gaskiya. Wani lokaci ma da ita, haƙorana nake yawan cire farce amma to da na girma, da nayi wayo kuma gaskiya na rage sosai sosai ba kamar da ba amma dai kam na cije.